Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Tabbas ina amfani da ajiya a yanar gizo ta hanyar tura saƙonni da dai sauransu. Musamman mahimman aguguwa kamar irinsu takardun makaranta da wasu abubuwa da bakaso su ɓace maka saboda yanayin yadda ake saurin rasa wayoyi a hannu ko waya ta lalace ko kuma wani ya ƙwace wayan da sauransu. Haka to duk mukanyi azancin mu ije abubuwa a yanar gizo. In baka ajiye a Gmail ɗinka ba, za ka ga mutum yayi ƙoƙari ya saka duk abun da ya san yana da muhimmanci na takardun karatunsa ko kuma wasu muhimman takardu ko na gida ko na wasu al'amari masu muhimmanci, ya ajiye su a Google Drive. Shi ma wajen ajiya ne na zamani wanda ake amfani da shi. Ana ajiye ko me kake so za ka ajiye, za ka ajiye hotuna marasa motsi sannan kuma za ka ije bidiyo mai motsi a ciki da dai sauransu. To waɗannan abubuwan sun zamoto yanzu a zamanance kusan duk wanda yake amfani da babban waya. Kuma sannan yayi karatun boko, za ka ga a nan yake adana duk wasu muhimman aguguwansa domin gudun rasa su.

Yadda al'adu da fina-finan Hausa suke yaɗuwa, me yake nufi a gare ku? Eh, al'adu, yaɗuwan al'adu cikin al'umman da ke rayuwa cikin gari ko kuma a duniya yana da kyau. Domin akwai al'adu wanda ba abin ƙyama ba ne amma kuma a ta wani gefe kuma akwai wasu al'adun da abin ƙyama ne. Dole ana bukatan a sauya su. So yaɗuwan al'adu da fina-finan Hausa sun kasance wasu em jagorori da suke e suke tafiyar da ko kuma suke ƙara samar da cigaban yaɗuwar wani al'ada na wasu yanki na mutane. San me suke yi? Ya suke gudanar da rayuwar su? Ya suke ɗabi'antuwa? Da dai sauransu. Idan ka lura da kyau malam Bahaushe yana da al'adu masu kyau waɗanda basu, basu yi karo da addininsa ba kuma al'adune masu kyau wanda ko'ina aka je abun koyi ne. Sa'annan kuma shi waƴannan yan fina-finan Hausan suke ƙoƙari su nuna wa mutane da dai sauransu. Duk da dai yanzu zamani ya sa, ah, suma karan kansu masu yin fina-finan Hausan suna ƙoƙari su ɗauko wasu al'adu daga ƙasashen waje, musamman Indiyawa, Amerikawa da dai sauransu suna ƙoƙari su zo su dinga nuna wa anan wajen wanda gaskiya ba al'adarmu ba ne kuma hakan koma baya ne ga mutane da kuma ɗabi'a da kuma yara masu tasowa. Saboda waƴannan am fina-finan Hausan gaskiya yana kawo wani yanki na koma baya ga tarbiyyar al'umma. Saboda abin da suke nunawa da irin raye-rayen da suke yi a cikin fina-finansu da irin shigan da suke yi a cikin fina-finansu gaskiya kwata kwata kwata kwata bai yi dai dai da yanayin al'adun malam Bahaushe da ake cewa ba. Sabili da haka ne ya sa mafi yawancin iyaye suke ƙorafa ƙorafa a kan kallace-kallacen Hausa, Hausa fim da, da, da, da, da fina-finansu da shirye-shiryensu. Saboda sun fara saɓawa, sun fara kaucewa, sun fara kaudar da ƙoƙarin kaudar da al'adu suna kawo wasu sabbin al'adu domin neman kuɗinsu. Don a fina-finansu ɗin su kuɗi suke nema amma kuma suna nuna mana ɗabi'un da ba namu ba. Ɗabi'un, ɗabi'un turawa da kuma ɗabi'un, ah, Indiyawa. Saboda su Indiyawa da turawa idan ka yi irin wancan raye-rayen da rungume-rungume a wajajensu su ba wani abu ba ne. Amma mu anan wajen muna ɗaukan shi muna al'amari mai girma.

Wani irin nama kafi so? Gaskiya ina matuƙar son naman rago saboda zaƙinsa da daɗinsa. Ina matuƙar son naman rago. Ainun, ainun ina matuƙar son naman rago sosai, sosai saboda ni masoyi nama ne sosai na haqiqa. Don um baccin shi naman rago da na fi so gaskiya. Ni duk abun ma da ya kasance nama tun daga kan kaza, shanu. Wa'innan dai yankuna na, na, na abin da muka fi mu'amala da su rago, shanu, kaza. Gaskiya ni iyaka ne wajen son wa'innan al'amurori. Ina son nama, ina son nama, ina son nama kamar mene. Domin ni a lokuta daban daban idan naga nama jiki nama har rawaya ke miyauna na tsinke wa. Gaskiya wa a lokacin da nake cin naman rago nakan ci shi da shauki sosai. Nakan mishi cin abinci. To gaskiya naman da na fi so a rayuwar na shine naman rago.

Ku bayyana yadda kuke ajie abinci ya daɗe yadda muke aje abinci ya daɗe, bai wuce mu ɗauke shi mu saka shi a cikin firiji ba. Mu saka shi a cikin firij domin ya daɗe. Idan ko ba haka ba, abincin zai lalace. Idan ya kasance abincin dafaffe ne, idan abincin dafaffe ne, to tabbas baka da wajen da zaka ajiye abincin nan ya daɗe bai lalace ba sai a firij. Kuma ya kasance firij din ba zai yanke-- wuta ba, zaiba yazamto cewa baya aiki. To da zaran abincin ya yi ƙanƙara, shikenan, ba ka da damuwa da abincin. Duk lokacin da kakeso kayi amfani da shi, zakaiya ɗakko shi kazo kayi microwave din shi kaci. Amma idan kuma abinci ya kasance ɗanye ne, zaka ijjiye shi ya daɗe, to karka ajiye shi inda danshi da raɓa zai same shi. Domin gaskiya wannan abincin zai yi saurin lalacewa. To haka akwai banbancin dafaffe, ajiye dafaffen abinci ya daɗe da kuma ajiye ɗanyan abinci. Shi ɗanyen abinci shima yana bukatan kulawa akwai yanda ake ijiye ba, a son ruwa ya taɓa shi sannan kuma ba, a son raba ko danshi ya rinka tana shi. In wayannan abubuwan suka taɓa shi, to abun zai lalace. Kuma sannan, ko da ace ka ajiye abincin busasshe, inda ruwa ko danshi ko waye ba zai taɓa shi ba, akwai adadin lokutan da yake kaiwa dole -dole zai lalace. Haka shi ma abincin da ke cikin firij ko mun yanda ka ajiye shi din akwai adadin lokacin da ko ka ɗakko shi a cikin firij din, ka abinan in za ka ji ɗanɗanon abincin ya canza saboda daɗewan da yayi a ijjiye.

Shin akwai abubuwan da kuke tarawa? Ku faɗa game da su. To ni dai gaskiya a kankin kaina, ni in akwai abin da nake tarawa shine kuɗi. Nakan yi ƙoƙari na tara kuɗi domin bukatuna na kai da kai. Nakan tara kuɗi domin biyan kuɗin hayan gidan da nake zama. Nakan tara kuɗi domin biyan kuɗin makarantan yara. Nakan tara kuɗi domin cefanen gidana na abincin da za a ci. Nakan tara kuɗi domin gudun koda ta kwana asibiti ko kuma wani abu mai kama da haka na, na, na, na'ujula wanda abin da ba ka san dashi ba zai iya zuwa maka. So duk mu kan tattara kuɗi domin wannan dalilan. To ni dai gaskiya in akwai abinda nake tarawa to gaskiya bai wuce kuɗi shi nake tarawa domin hidimana wanda nasan cewa ba wanda zai mun ni zan ma kaina a kuma cikin taimakon Ubangiji sai ka ga mutum ya iya ya yi abin da ya kamata.

Ku bamu labari, labarin lokacin da kuka ji alfahari da kanku da gaske. Gaskiya, a lokuta da dama nakan ji alfahari da kaina kuma nakan ji kaina kamar wani sarki a lokacin da wasu abubuwa suka faru dani, ko kumawa na nazarci wani abu tsakanin al'umma. Idan na naga naga taron mutane aka ce nima ina daga cikin waɗanda suka yi karatu, sai in ji alfahari a cikin zuciya na. Idan naga taron al'umma naga ina daga cikin mutanen da basa aikata wani miyagun ɗabi'u, nan ma nakan ji alfahari a cikin zuciya na. To alfahari yakan zo maka ne a daidai lokacin da kake da wani abun da wani bai dashi mai kyau. So ni mafi akasari gaskiya a lokutan da nake jin alfahari na kenan, idan na tadda wasu sun yi laifin da bai kamata ba, in naga ni bana iya aikata wa'yannan laifin sai inji ina alfahari da kaina. Kuma sai in ji ina wa Allah godiya saboda ba wayauna bane ba dabara na bane yasa ni ban kasance a cikin wancan lamarin ba. Amma cikin hikimansu da ikonsu da ƙoƙari da jajircewa irin na iyaye yasa nima ban kasance a wancan layin ba. To ko iya haka ma yakan sa mutum ya ji yana alfahari da kanshi kuma yana, yana godewa Ubangiji. So alfahari da kai wani aba ce wacce zai zo maka a lokuta daban-daban. Inma na aikata abu mai kyau, kuma na aikata abu mara kyau. Wasu sukan alfahari da kansu sun aikata abu mara kyau, wani kuma bai alfahari da kanshi in ya aikata abu mara kyau. Ina alfahari da kanshi ne kawai a lokacin da ya tsinci kanshi, a matsayin shi na mutum nagartacce.